Kana iya bada barkwanci, eh na iya bada barkwanci sosai. Wansu lokacin ma a wurin aiki sai ku ga na dan basu barkwanci, don sa, eh dan sa su, su sa kwazo su, don ganar dace wa mu, mu, musu, musu shugaban su muna tare da su. Ba wai, ba wai mun manta da su bane ko kuma bamu iya hera da su ba. Kasan baka iya, iya, iya hira da yaran aikin sai su dunga ganka kaman godo kuma bayi da kyau haka.

Wuce rana kike zuwa kasuwa, eh to ran jum, ran. Ran alhamis ne nake zuwa kasuwa. Ko wane ran alhamis shine nake zuwa kasuwa. Amma dai matana bata zuwa kasuwa ran alhamis, tana zuwa kasuwa ran sati. Ran sati ai sai ta shiga kasuwa. Amma ni ran alhamis nake shiga kasuwa domin yana yin aikina.

Tsarin aikin mu dai akwai kaya da ake sawa na safety kamar safety boot da kuma ha-- da kuma helmet sannan kuma ana zuwa ƙarfe shida na safe a tashi shida na yamma sai kuma.

Eh oga na dai gaskiya yana so na sabida na iya aiki sosai. Kullum dai muna zama da shi muyi, hira, hira, ta fahimtar juna sosai. Saboda haka gaskiya yanna son, yana so na saboda na iya aiki sosai. Shine. Yana so na saboda na iya aiki sosai. Saboda gaskiya ana ji da ni a kamfanin sabida na san me nake yi. Na san aikina sosai. Shine nan.

Eh ina biyan kuɗi. Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Wani lokaci ma, wani lokaci dai matana ce take biya minn, ta wayarta. Amma wasu lokutan a wurin aikina, idan yara sun gama aiki kuma ban samu kuɗi a hannuna ba, zan biya su ta waya. Domin kai kasan yaran aiki idan sun gama aiki baka biya su ba wasu lokutan basa murna da ƙyar ma su dawo washegari. Domin wasu da yawansu zasu fada maka cewa ba su da kuɗin mota, ba su da kuɗin abinci, ba su da kuɗin da zasu ba matar su. A kan haka basu samu zarafin zuwa washegari ba. To dalilin haka nake biyan wayan su, da kudade na wayan su kuma idan kudaden hannuna sun kare maimakon in taka in je gida sai in biya su ta waya. Don kada kowa ya ji haushi kuma su samu ƙarfin gwiwar zuwa aiki washegari. Kada aikin a wurin aikin mu ya tsaya. Kaga nan ya shiga ɗaya ba?

Eh ina amfani da Android ne, babban waya ne Android. Eh da ita nake amfani, sabida yanayin aikin namu ne gaskiya, sai da Android, so that keypad gaskiya ba za ta yi aiki ba. Dole sai mutum ya nemi Android, shine aikin ka za yayi successfully Yauwa. Eh haka ne yasa, saboda gaskiya dole sai an nemi babban waya ne, sai da babban waya aikin yake yiwuwa. Saboda ana ɗaukan hoto, in matsala ta samu a tura group so that kowa ya gani, ka sami evidence ke nan na matsalar da ya faru. Shi ne abin da ya sa ke na ake amfani da babban waya. Shi ya sa ƙaramin waya gaskiya ba zai yi ba a gurin. Dole sai ka samu babba, sai babban waya ake amfani da shi. In ba haka ba kuma tana cikin matsala ne.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki sosai ma kuwa. Sabida dole ne ai in ba ka bi ƙa'ida ba to akwai matsala ne, sabida gaskiya za a samu matsala. Sabida in ba ka bi aiki ba, dokan kamfanin ne a haka, in ba ka bi aiki ba to, za a dinga samun matsala tsakanin ka kai da ogan ka. So that, dole sai kana respect ɗinsa sosai. Eh, ana bin ƙa'idoji. Dole sai ka bi ƙa'ida sannan abin zai yiwu. In ba haka ba gaskiya babu tsari a cikin aiki kenan. Za a ce kana misbehaving dun ogan ka ne. Dan haka dole ka dinga girmama mutum, kana girmama shi, kana bashi girmansa so that kuyi aiki lafiya duk ku tashi lafiya. Kullum abin da ake so kenan. Shine kuma kowanne doka da ka sani an, an tsara dole mutum sai yabi wannan dokar. In ba haka ba za a samu matsala. Yaww. Shine yasa, abinda yasa kenan.

Eh, ina siyan abinci a waje sabida wani zubin ko ban girka ba ana samun matsala ko na makara in zan tafi aiki, so that ba sai na tsaya na tafi da shi ba ina iya siya a titi kafin ku ƙarasa cikin kamfani. Eh, dalilin da ya sa kenan nake siyan abinci a titi. Ba wai definitely ina zama a titi bane ina cin abincin. Eh, sai ta ƙure sannan nake siyan abinci a waje. Amma, eh ina siyan abinci a waje. Sai ta ƙure sannan nake siyan abinci a waje sabida ko a gidana makara na tashi bata, nayi latti shine nan nake zuwa waje sai in siya abinci nan sai in shigo cikin kamfani. Abinda yasa nake siyan abinci a waje kenan. Ba wai ina cin abinci ne a titi kawai ba. Shi sa. Shi ne abinda yasa nake siyan abinci a waje.

Wa, a watan uku ne nan aka haife ni, shekara ta 1991 aka haife ni. Yeah, a nan watan, watan uku. A nan shekara aka haife ni. Yeah. Abinda yasa knn. A wannan shekarar ne aka haife ni. Amine, kowa, nagir mesu. Ina da kanne guda uku. Bacin wannan akwai guda daya a gida bakwai cewan min, da sun tuna mun wanne abu wanda ka yi maka. Inda sati uku, a watan uku aka haife ni. A nan shekarar ne, wancan watan da aka haife ni. A watan uku, a watan uku aka haife ni.

Eh, ina zuwa gidan fim, ina zuwa kallon bal ko kallon fina-finai dai. Na Hausa haka sosai, gaskiya dai ina yawan zuwa nan. Eh sabida duk lokacin da a kace za a kalli fim mai kyau haka, ina zuwa in kalla. Ko kuma za a yi gasan ƙwallon ƙafa, duk muna zuwa, muna zuwa muna kalla. Gaskiya ina zuwa, ina yawan zuwa gidan fim muna kallo ko gidan solo haka ko club duk ina zuwa yau. Ina zuwa ina kalla sosai ma kuwa. Sabida inna kalla gaskiya ina jina, nayi refresh, ina jin daɗin hakan. Muhal. Dalilin daya sa kenan. Tabbas ina zuwa, gidan kallon bal wa ina zuwa. Fina finan Hausa sosai muna zuwa muna kalla. Eh.

Eh, gaskiya dai na fi kuzari da yamma. Da yamma ina ji na daidai saboda ina yin komai zan iya, yauwa da safe in na tashi daga bacci ba, ina jin kuzari a jikina sosai. Idan nayi fotonin Sallah na alwala, nayi Sallah ta, na ci abinci na, zan ji ƙarfi a jikina. Zan ji kuzari, so that na samu confidence dun da zan zo in shigo kamfani in yi aikina apta dis. Sannan kuma in koma gida wani in lokacin kilosin yayi, in an tashi daga aiki nima zan koma gida da kuzari na. Ko da yamma. Da yamma kuma ina ji na gaskiya nayi weak, na gaji so that in na dawo ina yin wanka. Idan nayi wanka, na sa kayana, na fita na je na ɗan sha shayi, sai inji ƙarfi a jikina in sama kuzari. In ma ya taɓa zuwa mu, eh haka yake gaskiya dai tabbas.